Ina cin abinci ne a wurin aiki kamar a ofis haka idan ba kowa sai in jan ɗansa yayi cin cin haka, sai in ɗan ci abin da nake ya wurin aiki kenan. Wani lokaci kuma sometimes ana ɗan zuwa da abinci wurin aikin mu suna zuwa da abinci, sai in sai su ɗan san sammana sai mu ci. Wani lokaci kuma to kaji ke nawai, matana ta ce wai shi wai mu makwaɗaita ne don wasu sun zo sun bamu abinci mun ci. Bata san lada muke nema da abincin da ake yi a binnan ba. Ban gane kwaɗayi ba. Lada ne mana? Lada de. Ai ba wannan ba ce wai shi sadaka ba fa kyauta aka ce. Kuma koyi ne da annabi bai cin sadaka sai kyauta. Kyauta annabi ke ci. To kagani kenan yanda nake cin abinci a wurin aiki kenan. Wani lokaci a bani cin cin wani lokaci in dan saya innaga ta ɗan zagayo sai in saya cin cin in ɗan ci. Wani lokaci kuma ana dan kawowa wurin aiki sai mu ɗan ɗan dana mu ɗan ci ci. Yanda muke kenan a wurin aikin mu. Shi ne.

Ina bada ra'ayi a wurin aiki ne a lokacin da aka tambaye ni a wurin aiki. Kaman misali yanzun nan ina zaune za a tambaye ni in aka kawo sabon abu sai a tambaye ni ya za ayi da wannan abu sai ni kuma bada amsa ko kuma a tambaye ni yake gan ci gaba wani abu sai in bada amsa. A wurin aikin mu dai tunda ba wani kaɗai bane mutane na da yawa wasu mutane ma suna bada shawara suna bada ra'ayinsu akan wasu abubuwa da za a yi a wurin aiki. To shine, in ogan mu ya bada ra'ayi shine ma sai in bada ra'ayi na. Yanda muke kenan wurin aiki, yanda nike bada ra'ayi ke na wurin aiki musamman mahimman abubuwa da ake yi a ofis shine ke na za a bada ake bada ra'ayi.

Ina yanke farce, farce ne kamar sau ɗaya a shekara ko kuma yanda ya kama dai haka. In na samun wanda zai yanke mun, mun dai samu. Gaskiya nafi yi ko wani lokaci da kaina in zan yanke farce. In so samu ne dama. Yanda nake yanke farce kenan amma kuma ban jira bana bari ya ɗan, ya ɗan ƙara zazzagowa kafin in yanke farce na. Ina yanke shi ne lokacin da ya dace nake, nake, na ga ya dace zan yanke shi, lokacin da kuma na ga ya ɗan fara damuna, lokacin nake yankewa.

Na fi son malamin da ke primary school dina. Dan gaskiya ya iya koyarwa sosai kuma yana bayani yadda kowa da komi zai gane, zai, zai fahimci abin da ake cewa. Malami na, gashi nan dogo ne, ɗan kyakkyawa da shi kuma yana da natsuwa haka. Abin da ya sa na ke son shi kenan. Kuma in zai koyar da kai, zai koyar da kai yanda kowa da kowa zai fahimta ne. Sannan bai sa zafi baya yin bulala kamar yadda sauran malaman suke yin bulala. In ya zo bayani kuma zai yi maka layin dalla dalla. Komin daƙiƙancin ka kuma za ka gane abin da yake koyarwa. Komin wahalan shi zai ma da sauƙi yadda za ka gane shi. Zai ma assignment ɗinka idan ba ka mayi ba ba zai duke ka ba, sannan baya yin punishment.

Ina sa hula, musamman irin na zamani yanzun nan inda ke sa hula sosai. Idan zan je wurin aiki, ina ke ɗan sawa lokaci zuwa lokaci sannan musamman ma in za'a biki, ina sa hula sosai. Amma irin hulan da nake sawa shine irin na ƙube ɗin nan wanda ake yayi ɗin. Wanda ko ina ka shiga haka ana ganin ka za ce wai, "bai da irin na wayanda kowa da kowa ke sawa." So da na kowa da kowa na yabi ko ina so bai kamata in dinga sawa ba dama.

Ina bikin ranar hai-haihuwar, haiwuwa na ne ranar ashirin da takwas ga watan Fabrairu na kowane shekara. Ranar nake bikin ranar haihuwar ku. Inda nake yi ba wani komai nake yi ba. Abin da na samu dai kawai shine zan yi rabawa ko kuma in bayar ko kuma in yi duka abin da na ga dama nashi. Amma ba wani bikin kirki nake yi ba gaskiya.

Ina yin amfani da kwamfuta sosai. Shekara da shekaru ina amfani da kwamfuta. Dan shine nake amfani da shi a gida, ina amfani da shi a ofis, ina amfani da shi a wurin aiki. Ko ina na shiga ina amfani da kwamfuta. Kwamfuta kuma kasan babu sau, babu wuyanyi. Komi da komin shina sauƙi. Yasa nake amfani da kwamfuta sosai. Komi da komina a kwamfuta nake yi. Nawa da waƙa a kwamfuta nake yi. Kallo a kwamfuta nake yi. Duka abin da yake ya kama a kwamfuta nake yi.

Ba na jin tsoron ƙwari, saboda ƙwari ba duka ne suke da cutarwa ba. Akwai wanda suke da amfani, akwai wanda suke da cutarwa. Amma yawanci wanda nike kusa da su basu cika cutarwa. Kaman ka gan, wanda na sani nake kusa da shi yana cutarwa shine, shine, shine cinnaka. Cinnaka ne kawai yake cutarwa. Amma sauran dayawa basu wani cutarwa. Sai dai su zo su wuce kawuce, su wuce kawuce. Sai dai ko dai in iso da su gidan sinadarmu a cikin gida kuma suma.

Akwai kayan marmari da yawa da nake so. Ina son lemu, ina son abarba, ina son ayaba, ina son gwanda, ina son kankana, ina son kokumba, ina son lemu, ina son ayaba, ina son kankana, ina son gwanda, ina son lemon, ah na mun zame, lemon, lemon zaƙi suna daidai da wa kayan marmari da nake so.

Ina karanta jarida sosai. Kullum da safe zan karanta jarida sannan da yamma man shiman karanta jarida. Ko wani lokaci amma na samu amma na fi karantawa da safe da yamma ne amma ko wani lokaci idan na samu jarida ina karanta wa saboda jarida abu ne mai kyau don ka san abin da ƙasa yake ciki ko rayuwa yake ciki.

Ina son dafa ruwa, kwai ne da ruwa. Da ruwa kawai nake. Kai sa ko wanda su da suke dafa da wuta kawai. Amma ni da ruwa nake dafa kwai. Na sa, na sa tukunya na ɗora kan wuta, sai in zuba ruwa a ciki, sai in sa ƙwai a ciki sai in dafa. Yana ɗauka na misali kaman minti talatin zuwa awa ɗaya ina dafa ƙwai ɗin yanda nake yi yanzu.

Muna da fanka a rufin ɗaki. Duka ɗakunan da suke cikin gidan kuma akwai fanka a rufin ɗakin su. Akwai wanda make da kaman guda biyu fankoki a cikin ɗaki ɗaya da muke amfani da shi. Kaman yafi bada iska ma fiye da AC. Sa yawancin lokaci mutane kaman basu son AC sunfi son fanka. Saboda yafi bada iska sosai akan AC.

Duka biyu ina so da tufafin auduga da tufafin siliki, dukkansu ina son su. Ko wane ina son tufafin auduga ina son tufafin siliki amma kuma ban san dai wanda yafi kyau za a ci cikin su ba amma dai ko wane da ko wane daga cikin su ina son su. Da tufafin auduga da tufafin siliki ina so.